Eh nakan sha ruwa leda biyar huɗu goma ma idan akwai matsalan dafin rana a gari. Nakan sha fiye da haka ma. Saboda ruwa yana da amfani a jiki dik sanda kaji ishirwa baka sha ba zakaji buba daɗi.

Eh nakan iya kunna wuta, wadda ta shafi wutar girki da kuma wutar ƙona kayayyaki haka wanda suka tashi daga aiki. Tabbas ina iya kunna wuta ina amfani da gas da kuma girman desel. Ina amfani da su wajen tallula na sabowan.

Eh sa'in da nake kallon wayata, zan iya cewa zasu kai awa goma amma ba a lokaci guda ba, different lokuta. Mabambantan lokuta na kan yi amfani da wayata. Aƙalla na yini guda, tsawon yini guda na kan yi amfani da wayata.

Nakan karɓi kira sau biyu ko sau biyar a aiki wannan. Wani lokutan ma ba zan karɓi kira ko ɗaya ba. Wani lokacin kuma zan karɓi kira sama da biyar ma, kai ya danganta. Babu wani takaitaccen kira da nake karɓa a ko wane lokaci. Lokacin aiki, yana da bambanci kawai sai yadda ya kama.

Eh yadda sa hannun me yake, akwai sa hannu na shiga wajen aiki, da kuma sa hannu na fita daga wajen aiki wanda akeyi. Da lokacin da ka shigo, da lokacin da ka fita, da kuma sa hannun ka kullum ka shigo zaka yi wannan da safe da yamma. Haka ake sa hannu a cikin exercise book cikin littafin da aka tanadar domin wannan.

To, yanayin ɗakin da na fi so gaskiya, na fi son ɗaki na zamani wanda yake da yalwa. Faɗi ke nan, kuma cikin shi yake da cikakken condition na zama. Misali, ace ɗakin an gyara shi, an masa sili, an yi masa tayal da, da ɓanƙasa, an sa kujerun zama da kuma gadon wajen kwanciya da fanka wadda take fifita wa mutum lokacin zafi da kuma hita lokacin sanyi. Tabbas ina son wannan ɗaki.

Eh, nakan tafi kasuwanci daga gida zuwa Kazaure. Kano kenan zuwa Kazaura. Nakan je kasuwanci na yi cirani na ɗinki, na dawo gida. Amma ba koda yaushe ba, ban cika yin haka sosai ba. Nafiyin hakan ne a lokacin azumi haka a lokacin ramdan. Lokacin da ake ɗinkunan sallah, to na fi yin wannan balaguron domin kasuwancin ɗinki, mu tafi garin da ake ɗinki sosai, idan na yi ɗinki sai na dawo gida bayan sallah.

Eh, shugaban aiki ɗan uwa ne kuma malami ne. Dangantakar mu da shi tana da ƙarfi sosai gaskiya. Sabida malaminmu ne, tun muna yara malaminmu ne. Sannan kuma bayan daga bisani muka yi wayo, muka sami ilimi, ya zo ya buɗe ma'aikata da ilimi wanda ake koya wa mutane karatu ya ɗauke mu aiki a cikinta. So kaga ko wannan babban abu ne a wajenmu. Wanda ba za mu manta da shi ba. Ba za mu riƙa kallon wannan a matsayin ƴan uwantaka mai ƙarfi. Wadda ta zamanto ya taimaka mana.

Kaima kasan dan cema nafi son shinkafa a matsayina na matashi tabbas na fi son shinkafa. Ba na son tuwo ma ni a ƙa'ida kusan. Tuwon ma wanda nake so shi ma ya zama tuwo ne na shinkafa. Amma in dai ba tuwo ne na shinkafa ba ba, to ba na son shi. In dai da shinkafa ma ba zan ci tuwo ba. Wannan shine gaskiya.

Eh ina biyan kuɗi ta waya idan akwai yiwar hakan nakan biya kuɗi ta waya. Kuɗaɗe sosai ma nakan tura su ta wayata. Misali na sayi kaya a wajen wani da na sani yana wani wuri wanda ba a kusa da ni ba nakan iya tura mishi kuɗin shi a cikin waya ko kuma wanda yake a unguwata idan nace yaban bankinshi na tura mai kuɗi ta cikin waya. Haka kuma ina siyan dala ta cikin waya kaga kuwa kenan ina hada-hada a cikin wayata.

Eh nakan yin shara a gidana sau biyu, da safe da kuma da rana. Wani lokacin idan na tashi nayi shara da safe, sannan kuma zan yi shara da rana. Wannan shine lokutan da na fi yin shara. Wata rana kuma zan yi sau ɗaya idan ba yara amma idan da yara zan yi sau biyu.

Eh gaskiya ni ba ma'abocin wasa bane, amma wasan da na fi yi bai wuce wasa na magana ba. Wanda za a yi magana mutum ya ji dariya. Saboda wannan ne wasan da na fi yi a waje, bayan shi ni ba ma'abocin wasa bane gaskiya. Saboda bana son wasa, a da dai ina yin wasan ball, daga baya kuma na daina. Na zamanto yanzu kenan ake magana bani da wani wasa da na fi yi sama da wasa na magana tsakanina da wani mu ɗan yi raha haka wannan shine.

Eh muna ajiye kufinta na wayanda suka haɗa da takardu na makaranta, na gida da na wasa. Abubuwan mukan ajiye su a kwafi acikin takadda cikin a kwatu ko cikin jaka saboda idan an buƙace su mu fito da su mu amfani da su akan lokaci.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta, amma ku amma ni wani lokacin nakan cire ta daga daidaita haske da kanta. Saboda maybe wani lokacin zan shiga wurin da za ta daidaitan da ba shi nake so ba, to nakan sa ta a automatic change wani lokacin kuma sai in maida ita manual daga wancan da take sabuntawa da kanta zuwa wanda zan sabunta da kaina. To nakan yi wannan.

Lili abubuwan da suke da muhimmanci a kasuwanci na raba su zuwa abu biyu zuwa uku. Abubuwan da suka fi muhimmanci a kasuwanci shine na farko, samun kyakkyawar mu'amala tsakanin ka da mutane sannan kuma samun riba da nasara. Shi ne abubuwa muhimmai a kasuwanci. Domin ko duk kasuwancin da za a gina shi ba tare da neman riba ba, to wannan kasuwancin ba zai ɗore ba kuma zai zama abin takaici ne kawai ƙarƙashin ba tare da ana samun nasara ba. To muhimmin abu ne a kasuwanci shine nan riba da kuma samun kyakkyawar mu'amala tare da mutane da biya masu buƙatunsu da yadda ya dace. Wannan shi ne muhimmancin abubuwa a kasuwanci. In kuma kana magana ne ta hanyan fara kasuwanci to zan ƙara ma da wani abu. Muhimmin abu a kasuwanci shine jari, babban jari capital kenan da kuma consumers. Waɗannan suna da muhimmanci a kasuwanci.

Labulen mai launin su launin ruwan zuma ne, ruwan zuma mai haske ne labulayen mu akwai kuma farare masu haɗe da kalar ruwan zuma hallau da kuma baƙi. Akwai kuma masu blue, waɗanda dark blue ne da kuma waɗanda suke na net ne, ruwan zuma kuma na net.

Eh, na karaba abincin ba mutane sa'id da lokaci. Idan har da yiwuwar haka, wani lokacin da a dafa abinci mai saura, na kan rabawa mutane. Wani lokacin kuma da a dafa nema takanas don mutane, a raba musu, a samu lada.

Eh, yadda nake zubar da shara, da farko dai idan akayi shara a gida aka tara ta. So bayan an tara ta zamu kwashe ta mu zuba a cikin dustbin. Wani lokacin akan jira masu zubar da sharan yara haka suzo. Akwai, akwai masu yawo da ƙura, haka yara wayanda suke yawo gida gida suna karɓan sharan suna zubawa a cikin kuransu. Ana biyan su naira ɗari sai suje sukai wajen gari su zuba. Wani lokacin kuma ba haka muke yi ba. Yanban ɗinkin ma irin gidaje na wajen gari, mukan tara sharan ne a cikin buhu sai abunnan a tara ta a garken awaki haka sai a cinna mata wuta a haɗe ta da taki. Wani lokacin kuma idan sharan bata da yawa akan watsa ta waje kawai ta bi iska, ta bi gari. Amma galiban dai anfi yin amfani da sharan wajen abunnan maida ita taki. A ƙona ta kenan ta zama taki.

Eh, buɗe taga a ɗaki a wasu lokutan yakan zama abu mai muhimmanci ma ga mutum, musamman a irin lokutan zafi. Idan aka ce lokaci lokacin zafi ne, to kana buƙatan ka buɗe taga saboda iska ta shigo cikin ɗaki. Idan ma da labule kakan so ka dage labulen saboda dai duk iska ta shigo maka cikin ɗaki ka samu salama. Amma idan zamato cewa lokacin huturu, irin wannan lokacin na sanyi ƙura na zuba, babu wanda zai so ya buɗe taga. Akan kulle tagan ne ma idan da wasu mayafan ma a ƙara ɗaukowa a saka saboda kadda ƙura ta shigo kuma kar sanyi ya shigo. Eh, akan kulle tagogi a lokuta irin na sanyi. Ana son kuma buɗe tagogi lokuta irin na zafi. Wannan shine a takaice, ana buɗe taga lokacin zafi, ana rufe ta kuma idan dare yayi ko da da zafin ne wasu lokuta. Saboda yanayin irin na dabbobin dare ma su yawo a irin ƙauyuka.

Eh nakan zama a kan gwiwata wani lokacin, musamman lokutan da nake sallah. Zama a kan gwiwa ma ga musulmi kusan ko da yaushe shine abun da yafi gwiwan shi na wannan ƙafa can ƙasa da kuma gwiwa nan da wadda ake kira da gwiwa. Anan kusan mutum yafi zama galiban lokacin sallah zaman tahiya ne. Da waɗansu abun makamantan haka. Ai zama kan gwiwa kam inba salla nake ba bancika yin shi ba. Na fi zama da mazaune na saboda in samu daɗin zaman sosai da sosai na tsawon lokaci. Haka shi ma wancan ɗin in a cikin masallaci ne lokacin sallah zaka ji yana da daɗi kuma zaka daɗe a haka ba tare da ka damu ba. Nakan zama a kan gwiwa sa'i da lokaci amma ba sosai ba. Yace zama a kan gwiwa ba kowa yake yi wa daɗi ba misalin mamman mutane masu ƙiba.

Wannan gaskiya ne. Akwai aika-aika masu yawa masu muhimmanci a tare dani. Yadda nake yin inkare ayyuka masu muhimmanci a tare da ni don ganin cewa ban bar su ba, shi ne ina yin ƙoƙar na in ga cewar na yi wannan aikin kafin ma na gudanar da wasu abubuwa da za su iya ɗauke mun hankali daga wannan aikin. Ban cika barin aiki in tafi ba mai muhimmanci kam in tafi wani mara muhimmanci. Nakan fara yin waɗannan masu muhimmancin. Misali, kamar cin abinci, aiki ne mai muhimmanci a tare da ni. Duk abin da nake yi, na kan ajiye na ci abinci. Sallah, sallah ma aiki ce mai muhimmanci a tare da ni wadda take kusan ma wajibi ce a gare ni in dai har zan amsa sunana na musulmi. To na kan kula da wannan lokacin, koda ina wasu aikin da suke iya su ɗauke min hankali idan har wancan lokutan waɗannan ayyukan muhimmai suka shiga, na kan ajiye waɗannan marasa muhimmancin waɗanda ba su kai waɗannan muhimmanci ba, na tafi zuwa ga masu muhimmanci.

Eh, wannan tambaya ce mai tarin yawa kam. Wallahi abincin dare kaci da safiya ka gane su ya danganta da yanda na tsinci kaina. Wani lokaci na kan ci abinci wanda ya zama, wani lokaci na kan ci abinci normal. Shinkafa ce da wake? A'a. Shayi da burodi ne? A'a kunu da ƙosai ne, a'a wani lokaci ma nakan ci abincin da yake mai ruwa ruwa aka galiban dai ina cin abinci sosai kam da safe kala-kala. Ba abincin da ba na ci.

Eh, dake ni mutum ne na mutane kuma ina son na ga mutane suna ƙaruwa ta silata. Nakan raba aiki musamman aiki wanda za'a samu kuɗi a cikinshi so nakan raba shi ga mutane, 'yan uwana, mu samu, muyi aikinnan a cikin lokaci mu gama shi cikin lokaci. Saboda yin aiki tare na yadda yana da muhimmanci kuma yana taimakawa wajen yin nasara sosai da sosai a yau. Sosai ina raba aiki ga wasu, su taya ni ko kuma su ma yi aikin gaba ɗaya. Misali, maybe na tsinci kaina a matsayina na tela. Tela yana da ayyuka da yawa. Dangane da ɗinkin kayan mutane, akwai riga, akwai wando, akwai hula in kayan makaranta ne, wani kuma ko da kayan gida ne akwai hula. To yana taimakawa sosai ka ba wa mutane wajen su taya ka idan aiki suka maka yawa. Idan aiki sukai maka yawa. Idan aiki sukai maka yawa, to idan ka ba wa mutane, zai zamanto aikin ya yi maka sauƙin sosai saboda idan ka rarraba wa mutane ayyuka, kowa zai kawo nashi a kan lokaci sannan wanda ya kawo maka aiki zai karɓi kayan shi a kan lokaci shi ma. To wannan ka ga, ba wa wasu aiki ɗin a matsayinka na leader na jagoranci wata tafiya, abine wanda zai jawo maka farinjini hallau kuma zai taimakawa kasuwancinka wajen kayi nasara dan danan ba tare da ka samu tasgaro a cikin al'amuranka ba saboda me? Ka taimakekeniya kama kama na mutanen da suke taya ka wannan aiki. Amaimakon aiki aka ce ba za ka ba wa wasu su kama maka ba, to zai zamanto aikin ya zama me wahala a gare ka kuma zai yi yawa a gare ka kuma za a zamanto ana jiran ka ba tare da ka gama wannan aikin ba a kan lokaci. To, ka ga wannan matsala ce wadda zata bayu ga cewa muhimmancin ma ba da aikin ga wasu, kai kanka zai baka ci gaba kuma zai taimakawa ma abokan mu'amala sosai da sosai wajen ganin cewa sun samu kayansu a kan lokaci. Amaimakon a ce kai ka riƙe aikinka ba ka badawa, tabbas wannan zai baka failure sosai da sosai, zai baka naƙasu a cikin ayyukanka. Kai malami ne, ka tara halƙar ɗalibai da yawa, yafi alkairi ka gayyato wasu malaman 'yan'uwanka su taya ka riƙe waʼyannan ajujuwa daban daban. Amaimakon a ce.

Wajen sasanta rikicin aiki, rikici a aiki akwai hanyoyi mabanbanta waɗanda ake bi don a sasanta rikici a aiki. Amma hanyoyin da na fi bi, nafi fara gano menene makasudin wannan matsalar. Idan na gano makasudin matsala, ya fi mani sauƙin magance wa. A maimakon ace ban san menene asalin maƙasudin wannan matsala ba. Amma idan na gane matsala ta ina zan solbata, yafi sauƙi in solba matsala ba tare da na ɓata lokaci ba. So, abubuwan ne na aiki rikice-rikicen kala-kala. Ana samun rikice-rikice da yawa da yawa, da yawan gaske. Wanda suke ba da ci ma baya suke bada, kuma baya a cikin aiki. Misali, malamine ka ɗauke shi a makaranta a matsayin wanda zai koyar da yara, sai ya zamanto yana fashi. To, wannan zai ba wa makaranta ci baya. Menene matsalar wannan? Ka gan malamin fashin da yake shine matsala. To, ya za a yi ka magance wannan? Yadda zaka magance shine kirawo shi ka zauna da shi. Menene yake sawa yake makara? Nisa ne da shi daga makaranta zuwa makaranta ko kuma akwai dalilin da ya sa ba zai zo ba? So, idan har da dalilin da ya sa yake makara nisa ne da yi da makaranta ko kuma ya zamanto cewa shine yake ƙin tashi daga bacci da wuri. Me zaka yi ka magance wannan matsalar? To sai ka yi ƙoƙari ka ga cewan ka samu masa damar fitar da za'a magance wannan matsalar. Idan kana da gida a cikin makaranta sai ka bashi ya dawo nan ya riƙa kwana yana fitowa da wuri. Idan kuma ba nisa gare shi da makaranta ba kawai shine baya tashi daga bacci da wuri, sai ka yi ƙoƙari ka canza shi da wani. Ka kawo wani ke nan. Kawo wanin zai taimaka sosai. Kawo wani zai taimaka sosai wajen magance matsala. Idan har shi ma wanda zaka kawo ɗin ba zai baka matsala ba fa amma. Amma sai ya zamanto wanda zaka kawo shi ma zai baka matsala. Kaga shima bashida amfanin canza wan mafiya al'ada. Kai ƙoƙari kai ta canza wa har ka samu wanda za su tsaya su jajirce a kan wannan aikin na ka saboda a yi nasara. Shi aiki da abokai ko da yaushe nasara ake nema. Idan ba'a nasara a aiki to mafiya alƙairi a rabu da aikin shine. Wannan ke nan a taƙaice.

Abincin dana fi so ya haɗa shinkafa taliya makaroni kaza harda tuwon masara da tuwon shinkafa ina son waɗannan sosai amma ban ma cika son tuwon shinkafa. Wai ban cika son tuwon masara kamar yadda nake son tuwon shinkafa ba. Na fi son tuwon shinkafa sosai da sosai.

Eh nakan yi magana da abokan ciniki ta hanyoyi mabambanta. Wani nakan yi magana da shi ta fili ga ni gashi, wani kuma nakan yi magana da shi ta cikin waya. Wani nakan tura mishi saƙo kar ta kwana wani nakan tura mishi saƙo ta cikin whatsapp dangane da kayana kuma ina tallatasu ne ta hanyar ɗaura su a social media. Wasu kuma nakan nuna mutum fili da fili ya gan su. To, domin ni maɗinki ne, sabga ta ɗinki ce, to idan mutum yana son kalan kayana, nakan tura masa samfur ta cikin waya ne ko kuma na kawo masa kayan ya gani. Wani kuma zai gani a jikina. To, nakan yi mu'amala da abokan cinikayya ta cikin sauƙaƙan hanyoyi wanda mutum ba zai gaji ba, ba kuma zai shiga damuwa ba ta tanak ka. To wannan shine hanyoyin da nake yi wajen yin mu'amala da abokan cinikayya. Akwai wasu ma hanyoyin da nakan iya bi wajen yin mu'amala da abokan cinikayya masu sauƙi wayanda ba su kai wayan nan ba. Akwai lokutan da idan mutum ɗinki zai bani, yakan kira ni har gidan shi, na je na gwada shi kuma na biɗa min kuɗin ɗinkina, nuna mai samfur a cikin waya tare da raha da murmushi kuma na taho da wayar da ɗinkin shi na kawo nazo nayi a gida. Idan na gama kayan zan ƙara ɗauka na mayar mishi, zai biya ni ne ta hanyar tura min kuɗi ta cikin waya ko kuma ya biya ni ta hanyar ba ni cash a wannan lokacin da na karɓo ko kuma lokacin da zan maida mishi kayan shi. Akwai hanyoyi mabambanta da zakayi amfani da su wajen ka taimaka abokin kasuwancin ka.

Akwai wasanni kala kala wanda nake son kalla ko da ba ni na yi su ba. Amma ni dai abu na farko, ni ba ma'abocin wasa bane ba. Amma akwai wasanni kala kala da suke burge ni. Kamar wasan, mean, wasan kifi. Wasan kifi a ruwa yana burge ni. Haka wasan 'ya'yan ƙananan dabbobi shima yana burge ni. Kamar misali mean, irin su akuya in suna ɗan ƙananan su suna wasan banza, na yana burge ni sosai. Haka 'ya'yan kwuikwuyo idan suna wasa tsakaninsu yana burge ni. Haka ɗan tinkiya da wasu abubuwa muka manta haka. Akwai abubuwa da suke wasa wanda za su ɗau hankali kuma suke saka natsuwa, sama ma da wasan da mutane suke yi a karan kansu.

A manyan mashina kuma masu siddi irin waɗannan su boxa. Lokacin da nake farkawa babu shi taƙaitcce, muhimmin lokacin da nake farkawa dubu da wani lokacin zan kwanta da wuri, wani lokacin kuma ba zan kwanta da wuri ba. To sabili da haka, bani da wani taƙaimimman lokacin farka daga bacci. Amma dai idan har na kwanta da wuri to lokacin tashina shine lokacin sallah asuba. Sai dai idan na makara nakan iya kaiwa ƙarfe bakwai, wataramma har ƙarfe bakwai da rabi idan na makara sosai kenan. Ban da ban cika in haka ba gaskiya, galibin lokacin farkawa ta shine ƙarfe biyar na safe kenan, za mu ce ko ƙarfe biyar na asuba. Wannan shine galibin lokacin farkawa ta. Amma a wasu ranaku, ina iya farkawa ƙarfe ɗaya, biyu, uku har zuwa huɗu. Ban cika samun tsayayyan lokacin farka daga bacci ba. Wani lokacin nakan farka ma na koma. Duba da yanayi na kwanciya bacci, wataramma ka kwanta da wuri, wataran kuma ba za ka kwanta da wuri ba. Sai ka ja lokaci da.

To fa, wannan tambaya ce mai muhimmanci a gare ni. Kana cin salati? Yes. Eh, ina cin salati. Ai, an ce salati abun cin ruhi ne shi. Salati, ai, shine rayuwar musulmi ma kusan gaba ɗaya. Ba wani musulmi da yake rayuwa wanda zai yi kwana guda ba tare da ya yi salati ba. Salati abu ne mai muhimmanci ga rayuwar musulmi na farko dai dukkan kusan rayuwar musulmi ma ta danganci wannan salati da kuma azikaru da du'a'ai da, da addu'o'i. To salati da mutum zai fara yi ga manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yawaita salati lokacin da ya wayi gari ya tamimi shi a cikin ranar Juma'a. Wanda ya zama salati ne na wani lokaci da aka so a yawaita. Bayan wannan kuma akwai salati na cikin sallah da ake yi a tahiya ne a sujjada ne a ruku'u ne a wasu adu'oi ne da kake so Allah ya karɓa, zaka yi salati domin Allah ya karɓa maka. Haka akwai salati a cikin zikirin safiya da maraice. Akwai salati a cikin sallolinmu guda biyar da muke gudanarwa a rana. Wanda ya haɗa da asuba, la-- a zahar, la'asar, magriba, isha'i, da ma wasu nafilfiluli gaba ɗaya. Suna cikane da zarar ka yi zaman tahiya to kuma a cikin zaman tahiyan nan ne akwai wannan salati wa manzan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. So salati dai, salati ne abu ne mai muhimmanci ga darikan musulunci. Ko in ce addinin musulunci to salati yana taka rawa sosai da sosai. Kuma ba wani wanda yake musulmi da zai waye gari cikakken musulmi ba tare da ya ci salati ya ƙoshi ba.